Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Uh, that means, uh, how do you relate, uh, with your customers, uh, in the market? That's the, that's the, uh, meaning of this yaya kake gina dangantaka da kasuwanci. How do you build up a relationship between you and the market, and market or your market or your customers.

Mene ne burin ka a aikin? Mene ne burin ka a aikin? Mene ne burin ka a aikin? Mene ne burin ka a aikin? Mene ne burin ka a aikin? Ah, that means, ah, what's your, ah, ah, ambition in your job? What do you want to achieve in your current job? What you are doing? That's, ah, ah, the, ah, definition of these words. Mene ne burin ka a aikin?